Ina biyan kuɗi a waya sosai gaskiya. Wasu lokutan nakan biya kuɗin makaranta, kuɗin ruwa haka, kuɗin wuta da kuma kuɗin abun nan, kuɗin ruwa. Ina biyan kuɗaɗe da yawa gaskiya a waya saboda shi ne ya ɗan fi sauƙi a zamanin nan da muke ciki. Idan mutum zai biya abu ba ya biya ta wayan shi, nan ne mutum zai ɗan samu sauƙi gaskiya. To ina amfani da wayana ina, ina biya wa ina abubuwan sosai sosai gaskiya. Ina biyan kuɗi da wayana. Lokacin ma na kan sayi katin waya haka ko kuma na saya, na saya data, na sayi abubuwa dai da yawa da nake amfani da shi gaskiya. Saboda ina amfani da wayana don na biya wa ina abubuwa sosai sosai. Saboda samun sauƙi ina da wasu abubuwa dai haka ina amfani da shi gaskiya. Nan ina da ko ɗazu ma ina amfani da wayana na sayi katin, na biya dai abubuwa dai haka.

A na fi kuzari da, da safe gaskiya. Saboda lokacin ne na tashi daga bacci so akwai kuzari a jikina sosai. Don ban yi wani aiki ba lokacin, ban shiga rana ba, ban fita ba. Don komotsa jini zan ji na fi son in je da safe. Lokacin da na tashi bacci ke nan, so lokacin ne jikina yake da kuzari, nake ji na da ƙarfin, nake ji na zan iya yin abubuwa da yawa gaskiya. Amma kai jikina ma dai ya fi kuzari da safe gaskiya. Dan ni kana na lura da haka, na tabbatar, na gamsu da cewan jikina ya fi kuzari da safe. Lokacin na tashi bacci ban yi komi ba to akwai ƙarfi a jikina sosai gaskiya. Zan iya yin kowane aiki ne a lokacin. Amma da yamma ko ba zai yiwu ba saboda ana yi wasu ayyukan na ka ji. Bayanan kuma na shiga rana, na dai abubuwa dai dayawa dai haka. Wanda za su sa kuzari mutum yaɗin ya ƙasa da yamma ba kamar da safe ba. Ne yanda in ya tashi daga bacci zai ji shi da kuzari sosai sosai a jikin jikin shi.

Muna amfani da ruwan rijiya sosai, saboda a gidanmu da shi muke amfani kullum sai mun ja. Janyo ruwan daga rijiyar sannan zamuyi aiki irin su wanka, wanke-wanke, wanki da dai sauran duka daidai da ruwan rijiya muke. Rijiyar mu amma dai yafi tara ruwa ne irin lokacin damina haka. Idan aka fita damina ruwan yakan ɗan yi ƙasa sai ɗan ƙara zirfi sai mukan ɗan sha wahala kafin mu ja ruwa. Amma idan lokacin damina ne akwai isasshen ruwa wanda bai wuce muyi ma sa kogan mu mishi ja biyu zuwa uku mun ɗebo ruwan. Amma duk da haka dai muna amfani da shi yana biya mana buƙatunmu. Muna amfani da ruwan rijiyar mu sosai. Dan wani lokacin ma har maƙwabta su kan zo su yi amfani dashi. Kasancewar namu ne kawai bai ƙare ba ina da sauran yawa zamuyi amfani da shi dai harkokin mu na yau da gobe. Komi da komi dai haka mukan yi amfani da shi sosai gaskiya.

Eh wasu lokuta haka na kan sanya tunatarwa idan ranan ya kasance ina da abubuwa da zan yi da yawa saboda kar na manta da kowane a ciki. Amma idan dai ban da wasu ayyuka sosai haka, ban cika sanya tunatarwa ba saboda ba lalle ba ne ma na manta abin da zan yi. In ba dai ayyuka ba in sun mun yawa haka, sun ɗan taru saboda ko ne a bashi haƙƙin shi sai na saka tunatarwa saboda dai kar in manta. Amma in ba don wannan ba yawanci ban cika sa tunatarwa ba gaskiya saboda kowane aikin akwai nashi lokacin tu kuma inda sabo ya kamata ace na saba. To ba sai na sa tunatarwa ba gaskiya. Nakan tuna da kaina ba sai na yi amfani da tunatarwa ba ko wani abu. Hakan gaskiya yana taimaka min sosai wurin gudanar da ayyukana na yau da gobe. Ba sai na sa tunatarwa ba, nakan tuna da kaina gaskiya. Yawancin lokuta haka ina tunawa da kaina.